Me nake yi lokacin da nake jin damuwa? Abin da nake yi lokacin da nake jin damuwa, nakan samu wuri ni kaɗai in natsu ne yadda hayaniya ba za ta takuramba ma balle har an ƙara shiga damuwa. Nakan ɗan yi karatu wasu lokutan domin shine kawai zai ɗeba munkyau a lokacin da nake wannan halin na damuwa. Na samu Alqur'ani na kan karanta sura ɗaya, biyu, zuwa uku, zuwa abin da ya sauwaka.

Yaya dangantakarku da abokin aiki? Eh, dangantakarmu da abokin aiki shi dangantakarmu da shi wani lokacin ma gaskiya ta wuce kamar abokin aiki har ma ya zama abokin yau da kullum. Mu kan tattauna abin da ya shafi lamuran aiki da abin da ya shafi rayuwa yau da gobe. Mu kan yi mu'amala sosai, mu kan yi shawarwari, na faɗa mashi abin da ke nan shi ma ya faɗa min. Dangantakarmu da abokin aikin ma ta yi nisa sosai.